Eh aini zan iya tsallan igiya. Duk da yake ban cika yi ba amma na san ana yi. Zan iya gwadawa. Ba abu ne mai wuya a waje na bani. Zan iya tsallake igiya amma ya danganta. Sai dai igiyan in bai da tsayi amma wanda yake da tsayi ba zan iya tsallakewa ba saboda ban iya lifting jikina sosai ba.

Abu na farko da nake yi idan na isa ofis wajen aiki shine in na zuwa wajen ofis ɗin Headmaster sai na rubuta sunana. Abu na farko da nake yi kenan. Amma kuman in na je early dai zan fara da tsayawa a gama assembly a tattara yaran kafin dai in rubuta sunana cikin ofis ɗin. Abun na farko da nake yi kenan.

Gaskiya wannan tambaya yana iya dangantaka. Gaskiya na saba da birni so nafi zama a birni. Duk da yake akwai sababbin daske cikin ƙauyukan da ba a samu su a birni. Ƙauye akwai sauƙin rayuwa akwai abubuwa da yawa a ƙauye amma na fi saba da birni saboda akwai abubuwan teknoloji akwai abubuwan morewa nda zamanten yau a birni.

Eh gaskiya yanda nake shirya ayuka na in na tashi, komai zan yi wasu ayuka shi nakan shirya na poko. Wanda ya fi muhimmanci shine nake sawa a poko. Kuma wanda na san deadline din shi ya kusan zuwa, wanda na san in banyi shi a wannan lo- a wannan lokaci ba aiki zai yi kubɗe mu ko, ko mu kasa yin shi su nake fa ra yi. Haka nake shirya ayyuka na. Daga baya sai wa'inda ba su kai shi mahimmanci ba sai in duka yin su.

Eh mana, tun da ni na birni ne ai na fi sabawa da biyan kuɗi ta waya shine electronic transfer. Ina yin shi da sosai da yawa, ina amfani da apps da yawa na turo da bankuna da yawa a waya, sai in turo kuɗi. Abun da na, ya ma fi sauƙi ma akan wani ruwan wuta, saboda baya ɗaukan lokaci kawai zallan abun da kake buƙata shine detail.

Eh nake son kallon faɗowan rana, saboda ranan idan yana ta fadowa akwai yanda yake canza sama komai da komai sai wani kala haka daban kalan is bitu sunset you can kalan gaskiya yana da kyau mutum yana da kyau gani saboda yanda yake yi sai komai yayi ba du ba wai yayi du wani ba yayi haske komai ya dan yi wani kala haka dai, kalan yana da yana da kyau.

Eh a gaskiya ina yin addu'a kullun saboda ko da safe ko da yamma hakade. Lokutan da na fi yin addu'o'in kenan, kuma idan ina tafiya ina zuwa wani waje. Inde na tuno akwai addu'o'in da nake yi akan hanya, da yake basu da yawa na kan yi su da bakina har na karasa wajen da zani. Ina yin addu'a kullum inda na tuna addu'o'in ma wanda beda yawa shi ne, istigfari neman tuba.

App da nafi amfani da shi don saƙonni suna da yawa amma wanda nafi son nafi amfani da shi shi ne app da yake kiran WhatsApp. Shi nafi amfani da shi wanda in zan turo saƙo zuwa waɗanda mutane da ke contact dina. App ɗin ke amfani da shi kenan didda yake akwai waɗansu da ke amfani da su kamar su Facebook da Twitter amma WhatsApp da shi ne nafi amfani da shi wajen tso saƙonni.

Eh, ba na amfani da hadiya a ganin gizo amma na so in fara amfani da shi saboda suna da, yana da matukar mahimmanci, yana taimakawa wanda mutum ya samu financial discipline. Ya sa kuɗi wanda ba zai kashe ba, ya maida shi kan asusun shi. Ina so in fara amfani da shi amma ba don tukna dai. Amma duk sanda na dan samu lokacin, na dan samun kudin sa zan fara amfani da shi saboda yana taimakawa sosai.

Gaskiya, makulen mu na gida in zan fita ba na aje su a ko ina. Naka fitadda su ni tareda su nake zuwa wajen aiki, amma sai dai wasu lokutan indai nasan makullin ni yana hanuna kuma wani acikin mu ƴan gidanmu ya kusan dawowa se na ba wa maƙocinmu su ma ke ba wa sai su aje muna in mutumin din ya zo se a bashi. Haka mu ke yi a gidan mu gaskiya.

Eh nakan ketare ƙafafuna lokacin zama. Zanyi form wani abu kaman X aka na nafi zama. Na ma saba da na ma saba da zama hakan. Daga wai sun ce baza su yi zama haka wai sukan zama haka ƙafafun su ba su dinga jin dadain zaman ba amma ni kuma na saba da shi. In na zauna sai na dan ketare ƙafan yayi formin X in ɗaura ƙafafuwan a kansu haka nake zama.

Gaskiya, irin wayan da naki amfanin da shi Redmi ne. Redmi 12C Pro shine suna wayan da naki amfanin da shi. Dukda yake ina da wane iPad shima Redmi Pad SE. Su biyun da naki amfanin da suke. Amma dai na fi yin amfani da Redmi 12C Pro din tunda shi karamin waya ne kuma abun zan iya rikewa a hannu, ya je ko ina. Mun daina kuma babban ne. Ba da dadin rike wa.

Gaskiya ni zan yi cewa sati biyu-biyu na ke yanke farin ce saboda abin da na lura da shi. Inna yanke farce na yanzu kafin sati biyu sai farce ya sake fitowa ma. Ina ta mamaki yanayin jikina ne, farke na gaskiya far, farce nagaskiya yana saurin fita ba kamar na sauran mutane bane. Abin da yasa gaskiya ina yanke wa 2-2 weeks haka ɗai. Wasu lokutan ma a baya kai wa 2 weeks din sai na yanke farcen kawai.

Ai internet abu ne wanda ya zo riga ya zama part of rayuwar da muke ciki. Ai ko da yaushe every, every hour dai. Ai adadi ma da nake amfani da internet ba za ya lissafa ba, yana da yawa ne. Kullum ina amfani da internet ba sau daya ba, ba sau biyu ba, ba ma sau dari ba ina amfani da shi sosai. Saboda ta internet nake shiga Twitter, WhatsApp, Facebook da sauran su. Gaskiya ina amfani da internet sosai ma fiye da adaɗi. Ba abu nema wanda zan iya kirgawa bane.

Eh nakan, nakan aje copy din amma wajajen da nake ajiyewa waje biyu ne. Eh waje biyu ne ko uku hakadai. Nakan aje wa a ƙarƙashin email dina kuma akan waya nama nakan aje wa sai kuma akwai wanda dama na aje dama a gida dama a cikin file haka nake yi gaskiya. Nakan ajiye su saboda suna da matukar mahimmanci ga rayuwan mutum, ya fi mutum ya ajiye su, ya kiyaye ma wajen ajewar.

Gaskiya abubuwan da nake yi a yamma kafin in kwana suna da yawa. Nakan shiga intanet in duba labarai in gan me yake faruwa daga komai da komai. Wasu lokutan kuma fim nake kalla. In danya kallon film dan in yi relieving stress saboda mutum ya gaj daga wajen aiki. Wasu lokutan kuma akwai, akwai abun da nake iya kan waya na neman kudi haka nake yi.

Gaskiya kullum lokacin da nake fantsawa da gaskiya ni na lura da wani abun ko ma yaushe na yi bacci dai kwana, kwana biyun nan ko don ce satin nan dai da satin da ya wuce. Abun da na lura in dai wajen karfe uku zuwa hudu ya yi sai ku ganna tashi ka. Ko na yi bacci da wuri ko ban yi bacci da wuri ba karfe uku zuwa hudu na yi sai ganni kar na tashi a kan yabon yake.

Agasjiya ni, abin da na yarda da shi ko na fi gane game da jagorantar mutane shi ne in za ka jagoranci mutane, ka dinga neman shawararsu. Ba kai ka dinga jagorantar su nan sai ba tare da izinsu ko neman shawararsu game da abubuwan da kuke yi ba. Indai kana dan ba mutane daman yin magana su kawo shawara, jagorantar ma zai zubo ma da sauƙi. Kuma dukan abin da za ka yi, ka dinga considern ɗin yanayin su, su yaya suke ji, inda kai ma ka kuma ka yi tsanantewa ta kai ma inda aka ma ka yaya za ka ji a bunƙin.

Eh gaskiya ba ba na jin tsoron kwari normally, amma akawai wayanda su nake jin tsoron su a cikin kwari gaskiya. Saboda akwai wayanda suke cizon mutum kuma abin yana ma mutum zafi. Irin su nake jin tsoron su amma ba kowane kwari nake jin tsoron su ba. Ni wasu lokaci ma lokacin da ban ma girma haka ba na kan wasa da su, in dauke su, in yi ƙomai da su. Amma yanzun da na lura da wasu su suna cutar da mutum, abin da yasa nake dan tsoron wasun su kenan.

Tab ai danginmu suna da yawa sosai, ma musanmun sosai. Saboda mutanen mu na da yawa, mu extended family babban family ne. Amma dai wanda muke gida ba mu ce mu wanda muke zama tari a gida da dai ba mu ce mu gowan ba. Amma nanin dangin mu ne su kakannin mu, su kawun mu da sauran su. Muna da matukan yawa.

Eh mana na iya kunna wuta ai saboda akwai, akwai, akwai yadda na iya kunna wuta da yawa ma. Ga shana, ga laita, ga sauransu. Ai akwai wajen kunna wutan da yawa sosai ma na iya dukansu. Na ma saba ba yau ma nake kunna wutan ba. A ba na iya sosai.

Eh, me bawo? Kai. Eh gaskiya ina son ya tuna tarewa don ayyuka da yawan lokutan. Musamman idan aikin da ina son aikin yana da lokaci in ban yi shi a lokacin ba, ba zan iya rasa aikin ba, zan iya samun yin shi. Sai na saka alam, inna saka alam lokacin na yi sai kawai in alam ɗin yayi ko schedule sai yi wannan ɗin sai, sai yayi aiki. Gaskiya ina, ina saka gaskiya nakan saka tunatarwa a wayana.

Gaskiya dangantakar mu da abokanan aiki yana da kyau sosai. Saboda ni na iya mu'amala da mutane bana son mutane, bana samun matsaloli da mutane. Muna magana sosai, muna magana kaman wasu ma muna zama ma abokan juna sosai ma. Saboda ni ina da hakuri bana ma mutane magana ko de yanda na ga dama nakan basu ladabi, in basu respect.